A cikin ire-iren 'ya'yan itatuwan da na fi buƙata wanda na fi ma'amala da su, akwai irin su kankana, lemu, abarba, ayaba, gwanda, mangwaro, da su lemun tsami da su tuffa.

Suna amfani da matasan kai ne kaman guda biyu, sabida don yanda zaka ji ka kwanta wuyanka yayi tsami ko jikinka na ciwo, ɗaya zaka iya tada ƙafa da shi, ɗaya kuma zaka ɗaura kanka a kai sabida yadda zaka ɗan samu sauƙin yin bacci.

Ina zama kan gwiwa amma na fi yi shi ne lokacin ibada, sannan kuma ko sai dai kuma idan na fita zuwa wani wasanni haka musamman ƙwallo wurin motsa jiki shi ma nakan iya zama a kan gwiwa.

Gaskiya ina son zama ban cika son tsayuwa ba, amma idan tsayuwar lokacin da za a tsaya ya kama, to za ka iya yin tsayuwar, kamar abin da ya shafi ibada ko tafiya ko ku hadu wani kuna gaisawa.

Ina shan madara sosai ma kuwa. Dan a cikin irin madaran da nake sha, ina shan madara ko ta gari ko ta shanu da dai sauran duk abin da ya shafi. Dan gin madara kowan ne ina sha.

Na tofa miyau ne a gurin da yake ba inda mutane suke zama ba ko guri mai datti ko kuma in samu wani gwangwani ko wani abu wanda zan iya tofan miyau a ciki ba tare da na tofar inda zan sa wani a cikin damuwa ba.

Nakan goge wuri na kamar sau uku ko sau huɗu a rana. Sabida idan na tashi da sassafe tashi na na farko nakan fara gogewa. Namu salon ƙarfe ɗaya na je yin alwala kafin na yi alwala nakan gogewa sai da daddare kuma.

Babban abin da nake fara tunawa da yaro shine irin yanayin yadda yake magana, sannan da yanayin yadda yake wasa, sannan da yanayin yadda yake ɗaukan darasin. Abubuwan da kake faɗa me a rayuwa kuma yana recording ɗinsa, wanda koya girma zai iya maimaita.

Gaskiya dai, maduban da muke amfani da su suna da yawa, sabida a kowane ɗaki akwai madubi wanda wanda ke ɗakin zai iya amfani da shi. Hatta bayi muna da madubi da zaka iya ganin fuskar ka ba tare da.

Gaskiya dai ba ma zan kunna kendar a gida. A zamanin da ne ake amfani da kendir amma ba yanzu ba. Ni rabo na da in ga kendir ma a duniyan nan, na manta. Sabida yanzun abubuwan da muke amfani da shi ba irinna zamanin amfani da kendir ba.

Abin da nake yi da yamma kafin in kwanta bacci shine nakan ɗanye wasu abubuwa masu muhimmanci. Na dawo zan yi wanka, idan ne wanka zan ɗanyi kallo sannan in kwanta bayan na ci abinci.

Ga shi nan dai, nan ganta kaman na maƙwabta, wani lokacin abubuwan dai sai godiya. Saboda maƙwabcin ka kamar ɗan uwa yake kuma kamar aboki yake. Akwai abin da zai baka shawara kai ma za ka iya ba shi shawara ba tare da ka cutar da shi ba shima ba tare da ya cutar da ka.

Eh yadda nake dafa ƙwai, da ruwan zafi ne. In nisa haɗa murhu, sannan an sa ruwan zafi. Inda wata kunya ana sa ruwan zafi, sannan ɗan sa mai gishiri kaɗan, dann ya dahu sai in ciro shi.

Eh wani lokacin na kan ƙetara in ya kama dole sai na ƙetara amma ba ko dayau she ba sabida al'adarmu ba abu ne mai kyau ka sa ƙafa ma wani yazo ya tsallaka ƙafa. Shi ya sa ban cika yi ba gaskiya sabida gudun matsala.